Eh ina kunna candle a gida. Ina kunna candle a gida da daddare saboda duhu. In ba a kawo wuta ba, nakan kunna candle in ba kawo wutan lantarki ba kenan. Nakan kunna candle saboda zama a duhu ba dadi. In za a nema abu ko in kana tafiya za a ya iya fadi. Shi yasa nake kunna candle kuma da karatu da wasu abubuwa.

Inda nake neman izinin hutu shine ina tambayan ogana, ina tambaye shi sai ya ce in rubuta leta. Ina rubuta leta sai in tura mashi a email nashi kuma sai in tura ma head office namu ma a email nasu. Ina tura musu dai shi kenan sai inje hutuna. Hutun ya danganta. Nakan iya inje hutun kwana uku, nakan iya in nema hutun kwana biyar ko sati ɗaya. Kaman hutun rashin lafiya haka ko hutun biki ko rasuwa to yakan danganta. Hutun rashin lafiya nakan iya in nema sati ɗaya. Hutun biki nakan iya nema kwana uku. Hutun rasuwa kuma shi ma nakan iya nema kwana uku. So ya danganta saboda wata rana in na nema hutun nakan iya tafiya inje wani gari ne ba wai a garin da nake aiki ba. So hutun ya danganta. In na duba na gan kaman kwanaki nawa nake bukata sai in rubuta.

A gaskiya bana iya rera waƙa saboda waƙa baya daga cikin abubuwan da nake so. Kawai dai wata ran in na ji waƙa, na yi kwana biyu ina jin shi nakan iya in yi sama sama waƙa amma gaskiya ba sosai ba. Waƙa ba abu ne da yake daga cikin abubuwan da na fi so ba, ko in koya ko in yi ba a nan gaba.

Eh to, na fi son zama saboda ai sayuwa akwai gajiya a sayuwa. Zaman kuma shima zaman ba sosai ake zama ba. In ka zauna ka zauna ka zauna akwai gajiya. Yana da kyau mutum ya ɗan tashi, yayi nan yayi nan ya ɗan taka kaɗan, kamun nesa ake dawo kuma ya zauna. Kuma ya danganta wane irin aiki mutum yake yi da zai yi ta zama sosai ko yayi ta sayuwa sosai. So ya danganta da irin aiki.

Abincin da nake ci da safe shine shayi da biredi ko kuma in samu kunu da kosai, naci. Abubuwan da na fi ci da safe kenan. Ko in samu shayi da biredi ko in samu kosai, zafi da kunu da biredi, inci. Waɗannan sune abincin da na fi so in ci da safe.

Ina cin abinci a wurin aiki. In lokacin cin abinci ya yi, in fita in shiga, eh, tasha akwai masu saida abinci a wurin nake zuwa in je in ci abinci. In na ci abinci, na gama na sha ruwa, na yi abubuwan da zan yi sai in koma wurin aiki.